Kana kunna kendir a gida? Eh, gaskiya bamu amfani da Kendir saboda dalili kendar yana da hatsari sosai. A mafi yawanci yakan kawo gobara, yakan kama wuta, ya ƙoƙora muku abubuwa, ya zo da hadda asara, ƙila ma har a zo ayi asarar rai. Mafi yawanci gidaje sunfi amfani da torchlight wanda ake amfani dashi da batir ko kuma me caji da hasken rana wato sola kenan. Kowa yafi amfani da shi anfa jin daɗi amma kendir, to wasu dai ƙauyuka har yanzu sukan yi amfani da kendar amma in ci gaba ya zo musu, kowa yana ajiye wannan kendirin ya yi amfani da torchlight.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, kwarai da aniya. Zan iya gabatar da rahoto. Dalili, na saba da magana tun ina makaranta a gaban mutane da yawa. Saboda ni ne class captain ɗin aji, so malamai da dama sukan ba da saƙo, kuma ni zan tsaya a gaban aji in musu bayani, tattauna in gaya musu. So dalilin haka ne na saba magana. Zan iya gabatar da rahoto a koyaushe, a ko ina.

Kana cin tafarnuwa? Eh, gaskiya ina cin tafarnuwa sosai, saboda na san an ce tafarnuwa magani ne sosai. Yana da kyau a jiki sosai, kuma muna yawan amfani da shi ma a cikin abinci saboda yana kashe ƙarni. Haka nan ma watarana in zan kwanta nakan dan haɗiye tafarnuwa saboda an ce yana ɗan gyara jiki, jini ma da su hawan jini duk yana saukewa.

Kana yin baccin rana? Eh gaskiya ina yin baccin rana sosai. Dalili kalan aikina inna, ina fita da sassafe in je yin aiki ingaji sosai so ina da wajan sha biyu na rana ko ɗaya nakan kwanta in huta kafin sallah sai in tashi.

Me nene abun da kake tunawa daga yaro? Eh, a ko yaushe gaskiya in naga wasu yaran nakan tuna da yanda nima na taso. Lokacin da nake yaro ina matuƙar son wasa da ƙwallo, buga ƙwallo da wasannin gudu haka tsere. Sauko a cikin abokanai na gaskiya na ƙware sosai a cikin masu gudu. Mu ka yin wasa mu ta guje guje ko me chinese.

Ka fi son fensir ko alkalami? Eh, na fi son fensir. Dalili fensir idan ka yi kuskure za ka iya gogewa da kilina amma kuma alkalami in ka yi kuskure bayan da za ka yi ka goge ko ka ja layi a matsayin ka yi kuskure wani da ya gani zai ga takardar naka duk da yayi wani iri duk ka ɓata shi.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, hotunan wayana na ka barsu a nan cikin galari, saboda ba wasu hotuna bane ko na al'aurawan da zan dinga ɓoyewa. Mafi yawanci duk wanda ya tambaye ni wayana, illa abokan arziki ne ko ƙanne ko yan uwa, to ba dalilin da zai sa in ɓoye su, gwara kawai na ke barinsa a wurin ko ya gani.

Wane abinci yake sa kaji daɗi? Gaskiya dai ina matuƙar son shinkafa da wake da miya. In na same shi ko shinkafa da wake da mai da yaji in na same shi, masha Allah ranar zan ta farin ciki zan ta jin daɗi. Ban ƙi in ci shinkafa da wake da miya ko da mai da yaji, in ci da safe, in ci da rana kuma in ci da daddare. Washe gari ma in ma zan ƙara samu zan ƙara cin hakan.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Gaskiya ina kiyaye lafiya na yi lafiya na sosai dan dalilin, inda zai kwanta akwai wani abu da muke da shi wato net ɗin sauro. Nakan sa shi saboda in kiyaye sauro kar su zo su cije ni da daddare, A ƙarshe su zo su sauka mun da zazzaɓi.

Ka fi son fanka ko AC? Gaskiya na fi son AC. Dalili lokacin zafi in ka kunna fanka shi kanshi zafi zai dinga badawa. Amma idan in AC ne lokacin zafi ka kunna shi za ka ji daɗi kaɗan sanyi, sanyi. Ya ma fi daɗi ka haɗe da fanka.

Kana da dabbar gida? Eh ina da dabbar gida. Ina da kaman mage, kare, kaza da kuma akuya. Amma a cike duk wanda na fi so, na fi son mage saboda duk inda zan je magina tana tare da ni. Ina shigo wa gida za ta fara mun kuka miyau miyau in sa mata abinci, sa mun saba sosai. Ka kuma su kare wanda kullum su suna ta waje suna mana gadi da sun ga wani abu da basu yarda da shi ba sai su fara kuka. Tanan zaka gane to akwai bakon da ya shigo wanda kare bai san shi ba kenan.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Eh, ya danganta gaskiya amma mafi yawanci nafi kwana a gado. Saboda gado ya ɗan fi daɗin kwanciya, akwai ɗan laushi ba kamar ƙasa ba. Kan ma kuma a ƙasa, wata rana na kan kwanta a ƙasa saboda in akwai zafi sosai, ƙasa akwai ɗan sanyi sanyi. Haka zan kwana to a ƙasan hassafiya saboda ɗan sanyi sanyin ƙasan nan.

Kuna sa unifom a gurin aiki? A'a gaskiya bama sa unifom. Dalili kalan aiki na sana'ar ɗinki nake yi kuma ɗinki ba unifom. Saboda aikin kanka kake yi, sai de ka zaɓi kayan da duk kake so kullum ka dinga sawa daban daban. Da de kaman kala aikin kamfani ne ko kuma aikin tsaro, un kuna bada tsaro mafi yawanci shi zaku ake sa yunifom.

Wane irin miya kake fi so? Ina son miyan kuka gaskiya matuka. Miyar kuka idan ya ci daddawa ya ji kifi. Dalili an ce kuka magani ne sosai ga kuma daddawa ga kuma kifi. MashaAllah komai da komai ya haɗu.

Kana son zama ko tsayuwa? Gaskiya nafi son zama. Saboda in zan na zauna zan daɗe a zaune ban gaje ba amma in dai tsayewa ne ina saurin gajiya. Dalili na taɓa karyewa a ƙafa na na hagu da nake yaro. So gurin har yanzu wata rana in na tsaya na daɗe a tsaye yakan ɗan dameni kaɗan.

Kana raba abincinku da mutane? Eh to, wani lokaci in zan ci abinc in akwai mutane nakan raba in ba su. Amma in ba mutane nakan zauna in ci ni kaɗai. Mafi yawanci kuma a gurin sana'ata nake cin abinci. So dalili akwai mutane sosai a gurin. Dole zamu raba wani sa'in wani ya ci, wani lokaci kuma su ce bara su ci ba su barni in ci kayana ni kaɗai.

Mene ne abincin da ka fi so? Gaskiya yanzu dai ina son doya. Inna sami soyayyen doya da ƙwai. Ban ƙi in ta cin shi kullum ba. In ci da safe, in ci da rana, in ci da daddare. Dan gaskiya matuƙar doya soyayye da ƙwai be gin sana. Ba kaman doya ba dafaffe wannan shi yana i ya kanɗan shaƙe mutane, amma mai ƙwai bai shaƙe mutane.

Yaya kake sasanta rikici a gurin aiki? Eh, mafi yawancin yanda nake sasanta rikici nakan tsayar da wanda suka yi rikicin ne su biyu. In tambaye su me ya faru ko wa ya gaya mun abin da ya faru. Idan na ji tabakinsu ko wa ya gayan mun sai in tantance in duba, in gani wa yake da gaskiya waye mara gaskiya. Sai in gyara ma wanda bai da gaskiya inda yayi kuskure wancan shi ma in ƙara gyara ma in gayan musu.

Wani irin yanayi kake fi so? Gaskiya na fison yanayin sanyi, saboda gaskiya yanayin sanyi akwai daɗi sosai. Za ku ɗanji sanyi sanyi idan kuka sa rigar sanyi, za ku ɗanji ɗumi ku ji daɗi ba kamar yanayin zafi ba. Yanayin zafi wai ba za ku iya bacci da daddare ba, gari yayi ɗummm.

Wane irin waya kake amfani da shi? Eh, ina amfani da wayar kamfanin Samsung. Dalili, mafi yawanci abubuwan da nake amfani da shi sun fi sauƙi da wayan Samsung. A wasu application ɗin suna ɗaukan wayan Samsung. So, sun fi daɗin al'amari, sun fi sauƙin gane abubuwa ba kamar su iPhone, iPhone ba. iPhone sukan ɗan da wahalan sha'ani amma in akwai masu shi da yawa su ma sukan ɗan da daɗin sha'ani.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh ƙwarai da aniya ina karatu sosai. Nakan yi addu'o'i, addu'o'in kwanciya sai in yi wazifa shima na kwanciya, sai in ɗan zauna in yi tunani, in yi shiru, in gani a ranar mai da me na yi na amon alkhairi, in ɗan lissafa inji in akwai inda na yi kuskure in yi ƙoƙari in gane in babu sai in kwanta in yi bacci.

Kana tafiya kasuwanci? Eh nakan fita kasuwanci. Akwai wani kasuwa da muke dashi a ran lahadi kawai yake ci a na unguwan mu to nakan fita da ɗan kayayyakin yara in fita dashi kasuwan kuma mutane sosai sukan zo su siya ma yaransu kayayyaki saboda ina ɗan rarrage masu kuɗi ina musu sauki sosai suna jin daɗi.

Wane irin askirim kake fi so? Gaskiya ina son askirim vanilla, saboda gaskiya flavor ni komai ma valina yana min daɗi. So vanilla cake, vanilla yoghurt, vanilla askirim. Tun asalina vanilla flavor gaskiya yana min daɗi, shi yasa nake son vanilla flavor na askirim ɗin shi.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Mafi yawanci nafi wanke kayayyaki na ranar Asabar. Saboda ranar ne gaskiya nake ɗan hutawa a gida. Dukkan ayyukan da nayi a satin, zan ɗan zauna in huta in wanke kayayyaki na in suka bushe da yamma in goge su.

Wane irin takalma kake fi so? Gaskiya nafi son takalmi sandals, saboda sun fi dadin sawa ko cikin ruwa zaka sa su lafiya lau ba abinda zai faru ba, ba za ka zame ba ko caɓalɓali bazai faɗad da kai ba. Sunfi sauƙin tafiya, sunfi daɗi kuma sunfi tsada.